Ina dafa abinci. Ina son dafa abinci ma, ina dafawa ko da wane lokaci saboda na yi makarantar bacci, ni ke dafa abinci da kaina. Ba ni da family. A ko wanne lokaci na iya kuma in na dafa yanayin daɗi ƙwarai.